Eh, abunda nakeyi nayi nishaɗi, hmm, ni komai ma yana sani nishaɗi. Musamman in ga na tashi lafiya, shima wannan hanya ne da zai sani nishaɗi. Wannan wani abu ne, ba wani damuwa bane kawai. Wannan kam ai ba komai. Kawai in yayi sakon ashirin, ka ga haka?

Eh kyautan nake son in bayarwa ya danganta, zan je duba me mutum yafi bukata sai bashi kyauta dangane da shi amma ba don haka ba zan bada wani kyauta ba sabanin haka. Wannan shine kawai da aka gaishe amma ni ban san me kake nufi da tambayan ba. Dadi shi ne kawai babu wani abu a bayan haka. Kawai don kun gane.